Wane gudu na fanka kake fi so? Eh gaskiya a cikin wannan lokaci na sanyi na fi son fanka a sata lamba three In aka sata lamba uku, taɗan fi ita bata yi sanyi sosai ba, ita bata kuma bata yi zafi ba. A wannan lokacin gaskiya na fi son haka.

Yaya kake zubar da shara? Eh to ina zubar da shara da har ta dustbin ta hanya mai sauƙi wanda shi ne zai fi bani ingancin yadda zan tsabtace guri. Ina zubar wa ne da bola mai kyau wanda zan je in zuba saboda kada ya wari da dai sauransu dai duka.

Kana fison zama ko tsayuwa? Gaskiya abin da na fi so shi ne na fi son in zauna. Dan tsayuwa kuma ai ƙafa sai ya yi ciwo. In na zauna haka ko zama zan yi, zan ci abinci, zan sha ruwa, zan zauna a nitsu in samu relief, in samu kwanciyar hankali.

Yaya kake yi magana da abokan ciniki? Ina magana da abokan ciniki ta hanya mai kyau, ta hanyar da zaka, zaka ga kasuwanci ya tafi madaidai, ta hanyar da zaka janyo kwastoma yazo yama ciniki da kyau. Domin idan ka yi magana da abokin ciniki.

Nawa takalma kake da su? Takalman da nake da su gaskiya suna da yawa. Zasu iya kaiwa aƙalla guda ƙafa talatin. Ina da takalma ƙafa talatin kuma kowanne ina sa su. Ina jin daɗin sa su kuma kowanne yana mun daidai.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Ta yadda nake daidaita aikina da rayuwa shine gaskiya aikina rayuwata ce. Saboda tanan ne nake samun kuɗin kashewa, kuɗin da zan ɓannatar, kuɗin da zan yi hidima na.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Tsire-tsire a gida, tsire-tsire a gida ni ban ma san me kuke nufi ba ballantana ma in amsa maku daidai. Shi tsire-tsiren nan menene shi? Tsire na tsinke wanda ake yi na nama a ci ko ko dai na wani abun ne? Ikon Allah.

Kana shan magani kullum? Magani ina shan magani musamman maganin sanyi. Yanda ake sanyin nan ai dole mutum ya sha magani. Ina shan magani kala kala. Magunguna ma in ka ce magani guda ɗaya ai magunguna nake sha. Ina shan magani, ina shan maganin Basir. Kaman misali jiya da atimi ya tasoni dadaddare cikin dare ai na ji jiki, sai dana sha magani na samu sauƙi. Allah ya kawo sauƙi.

Kana iya jefa dutse nesa, wannan ai aiki na ne. Duk nisan mangwaro a bishiya idan na jefa dutse, ai sai na baro ta. Garanti. Wannan ai ina baro mutum in yana nesa, in na saita kanshi, na harbo shi, ai sai ya faɗo.

Kana sauraron rediyo? Ina sauraron rediyo sosai, saboda ta hanyar rediyo ne za ka dinga samun labarai da suke faruwa a yankinka. Kai ba ma yankinka ba, a Najeriya. Kai ba ma Nigeria ba, a nahiyan Africa ma za ka rin ga samun labaran da abubuwan da yake wakana.

Yaya kake karɓan baƙo? Ina karɓan baƙo ta hanya mai kyau. Dan karɓe shi hannu bibiyu, in tarairaye shi hannu bibbiyu. Saboda haka baƙo namu ne an ce ka girmama baƙon ka duk inda yake ka girmama shi. Baƙo baƙo ne, ni ma ina so a girmama ni a wurin.

Kana riƙe riga a aljihunka? Kana riƙe riga a aljihunka? Eh, rigata akwai aljihu saboda a nan nake ɗan sa 'yan canji na, ɗan kuɗaɗe na da dai wasu abin da ya kamata, kamar misali waya ta ma haka.

Kana iya yin iyo ƙwarai da gaske. Ina iya yin iyo, ainihi ina shiga ruwa sosai. Lokacin da muka yi yayin zuwa rafi, a nan ne na koya. Tin ina ɗan ƙaramin na koyi yadda ake iyo. Har ma na ke zuwa swimming pool shima in yi iyo.

Kana iya yin, kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum musamman da safe. Idan na tashi ƙarfe shida na safe, zan dan motsa jiki, zan tafi jogging, zan yi training, sannan in dawo misalin ƙarfe bakwai da rabi in wanka, in karya.

Kana so ɗaukar hotuna? Eh ina son ɗaukan hotuna saboda ɗaukan hotuna tarihi ne ta nanne zaka gane rayuwan ka take abaya idan ka ɗauko hotuna amma kuma idan ba ka ɗaukan hotuna ai baza ka san yakake abaya ba.

Kana kunna tsaron baturi, kana kunna tsaron batiri, okay wato da turanci muna kiranshi da battery saver. Ina kunna saboda bai jan caji, bai shan caji, zaka ga ya daɗe batirinka ya daɗe.

Kana jin tsoron ƙwari ni ko nake jin tsoron ƙwari musamman masu cutarwa? Duk wani ƙwaro mai cutarwa misali irin su kunama, su wanan ƙwarin ɗan ƙaramin nan cinnaka da dai sauransu ina jin tsoron su.

Kana iya rera waƙa? Eh, ina iya rera waƙa sosai. Musamman waƙoƙin mu na zamani, waƙoƙin mu na Hausa. Shi ne waƙana. Na harshe na. Ina iya rera, zan rera maka waƙoƙin M Sharif, Nura M Inuwa da dai sauransu.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Abin da nake tuna lokacin da ina yaro shine lokacin da akayi ƙuruciya, akayi wasan ƙasa tun ana zane mu muna komawa gida da kuka har muka fahimci cewa haka rayuwa take.

Wa yake kakkafa maka baya? Wanda yake kakkafa min baya ai matata ce. Matana ita take kakkafa min baya, wato da Turanci muke kiranshi massage. Idan matana ta kakkafa min baya, za ka ji ina jin daɗi sosai. Idan ba ita ba ai baya kakkafuwa baya.

Kana fison fanka ko AC? Gaskiya ya danganta. Idan lokacin zafi ne, ina kunna AC saboda AC yana sa sanyi. Idan kuma normal, normal yaada gari yake ne fanka nake kunnawa saboda idan sanyi yamin yawa yana min illa.

Yaya dangartakarku da shugaban aiki? Dangantakana da shugaban aiki, shi shugabana na aiki, tun asalinsa malamina ne na makaranta. Daga malantarsa na makaranta ya samu aiki a kamfanin da nake aiki yanzu haka. Shi ne ya zama shugabana.

Mene ne abincin da ka fi so? Wannan tambayan anyi min ita ta fi sau goma. Na faɗa maku na fi son shinkafa da miya da wake. Ban cika cin tuwo ba, amma shi tuwon idan aka yi shi tuwon shinkafa da miyan kuka. Tuwon shinkafa da miyan kuka yana da daɗi kuma yana ƙara lafiya ga jikin mutum.

Ina kake tofa miyo? Ina kake tofa miyo? Ina tofan miyau a waje ko a bayi, a dai wurin da yake riƙazanta. Ba zan iya tofan miyau a tsaftataccen guri ba, saboda tofan miyau a tsaftataccen guri bai kamata ba kuma bai halasta ba.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci da kaina sosai ma. Musamman yanda nai rayuwan makaranta. Zan dafa abinci, za mu ci a lokacin da ake jin abinci da daɗi. Ba na cika Maggi, ba na cika gishiri, ba na cika duk abubuwan da zai lalata abinci. Amma ina dafawa lafiya lau kuma in ci.

Sau nawa kake duba, kake duba saƙonni a aiki? Gaskiya ina duba saƙonni a aiki sau goma aƙalla a rana. Yau da tananne zan fahimci yaya saƙonnin yake, yake shigowa.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? Ina hutawa a wurin aiki ta hanyoyi da dama, hanya mai kyau. To, misali duk ranar Lahadi, duk ranar Weekend dai sati Lahadi to ina hutawa saboda wannan lokacin ne nake samun hutu.

Kana fison miya mai zafi ko sanyi, miya mai sanyi sai kace wani sobtil. Ai miya mai zafi shine miya wanda zaka ci abinci dashi lafiya lau. Idan ka sa miya mai zafi ai ya ma fi dadi miya mai sanyi, ai zaka ji shi babu daɗin yauwa.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya sosai da ƙarfi kuma yana damu na a zuci a kunne. Hayaniya yana damun mutane a kunne ba mani kaɗai ba. Idan hayaniya ta yi yawa bana tsawa a gurin, bana zama a gurin saboda bana son hayaniya.

Hana fatan samun cinyawa. Kana fatan samun cinyawa, wallah fehimta wannan tambayar ma sai ka fahimce ta za ka amsa. Bamma fahimta babu ballanta da yan amsa. Wallahi ban gane ba, waye kuka fahimtar da ni?

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki gaskiya, abu ne wanda idan muka, idan shuwagabanninmu suka faɗa maka aikata muna jin daɗi, saboda haka ƙwarin gwiwa muna samun ƙwarin gwiwa sosai.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh mana ina sabunta shirye-shiyen kwamfuta. Kana sabunta shirye-shiyen kwamfuta? Eh mana sosai ma ina sabunta shirye-shiyen kwamfuta, saboda shirye-shiyen kwamfuta nan ne shirye-shiyen yake mai kyau.

Yaya kake kawo wa gidanku? Yaya kake kawo wa gidanku? Wannan tambayan ni ba ma fahimce ta ba. Amma haka nan gidan ta surutai na kuma dole ku amsa min. Yaya kake sabunta gidanku? Yaya kake sabunta gidanku? Duka dai da dadai sauron suyi gaba ke ɗaya.

Yaya jadawalin aikinku yake? Jadawalin aikin mu, ana yin shi ne ta hanyoyi da dama. Kaman misali, idan lokacin aiki ya yi, za a ba ka takarda ka je ka gabatar da aiki.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu, musamman agogo, musamman idan na sa kaya masu ƙananan hannu, to ina sa agogo saboda wannan fashion ne yana ƙayatarwa sosai, yana ba da ma'ana, yana ba da citi.

Wane irin miya kake fi so? Wannan tambayan dan uwarku, don Allah ku daina mun wannan tambayan. An yi min tambayan nan ya fi so goma. Miyan, na fi son miyan stew mana. In kuma tuwo ne, ina son miyan kuka. Kai ka san tuwo ne, ba fa ba mu zama mu ci tuwo ba.

Kana ciza farce, meje sani ciza farce ni baya ruba, Allah jota tambaya fa. Yara ba su suke ciza farce ba su cinye shi. Ni shaide in kira mai yankan farce yanke min farce. Ko sai tsaya ina ciza farce, ka, wanan tambaya de bata mun ba wallaihi.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, ina ci da cokali da hannu. Saboda wani lokacin akwai abincin da zaka ci shi da hannu ne, wani kuma zaka ci da cokali. Kaman yanzun misali tuwo zaka ci shi da hannu ne, shi kuma shinkafa zaka ci shi da cokali.

Rubutunka yana da kyau? Ko ina ruwanka da rubutu na? Gaskiya wannan AI din baku iya tambaya bah Rubutunka yana da kyau? E mana rubutu na yana da kyau. Na iya rubutu sosai. Ni da har kuɗi ake biyana ina yi ma mutane rubutu.

Kana sanya safa kullum? Yo fasau nake da shi da zan sa safa. Ai ba fasau ba. Ai ba fasau gare ni, zan tasa safa kullum. Ko to ni ma zan sa safa ofis zani ƙafata a free take kullum ba wani safan da nake sawa.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki a lokaci da dama. Lokacin aiki, lokaci da dama. Yaya kake kammala aiki a lokaci? Lokaci ne.

Kana kunna sanarwar app. Eh, ina kunna sanarwar app. Wallahi ba ma san me sanarwar app namba. Kana kunna sanarwa, suna kunna sanarwar app. Ok, shi muke kira da hau, da turanci notification ke ne. Ina kunna shi sosai.

Wane lokaci na rana ka fi so? Na fi son lokacin yamma, saboda wannan lokacin lokacin hutawa ne. Amma in aka ce ma rana tsakan nan ga aiki, ga jin bacci, ga rana, amma in aka ce ma da yamma ne za ka huta sosai.

Kanafisan bas ko taski? Shi wannan bas ɗin ma ban san shi ba, taskin ma ban san shi ba. Kanafisan bas ko taski? Wannan mene ne? Abubuwan waƙa ne ko me oho? Ba lallai na sani ba kuma ba zan taɓa sani ba sai dai kuyi tayi.

Ina nake ajiye makullai na kuma? Wannan ai ba shafe ku ba, ba huruminku bane. Ina ruwa ku da inda nake ajiye makullai. To a kan me zan faɗa muku? Wannan tambar ta ku batamin ba. Ina ajiye makullai na ne a kan durowa ta, kan taga ta, kan firiji na.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Haba kuma kun sani ai rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Kowa ya san cewa ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a mako. Saboda haka ranar Juma'a ita ce rana da ta fi zama rana mafi kyau a mako.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ruwa wane ruwa yake nan? Ya danganta da irin ruwan, ruwan sama ko ruwan famfo. Murna ake yi. Ruwa ruwa ne duk wanda ko ya san ruwa muhimmancin ruwa in ya ga ruwa na zuwa. Ai murna yake yi.